Tambaya ta gaba ya ce kana son wurare masu hayaniya? Gaskiya ba na so sosai, diddani ɗinnan ma mai hayaniya ne, amma dai ban fiye santa ba.

Tambaya ta gaba ya ce sau nawa kake kallon madubi? Gaskiya ni ba mace bane, saboda haka kallan madubi ba wani abin, abin nan ba ne, sai in shekara ba madubi.

Wanne kafofin yaɗa labarai kake amfani da su? To, ina amfani da, kai kawai ina amfani da social media ne, ma labarai yanzu ba a wahalar da ka dubawa, zaka gani a social media.

Tambaya ta gaba ita ce me kake lokacin damuwa? So in dai na ji ni a damuwa. Nakan yi addu'oine kawai.

Tambaya ta gaba ita ce, yaya kake kula da gashin ku? To ni ba mutum ne mai tara gashi ba saboda haka bana wani abu nan kawai aske shi nake.

Tambaya ta gaba yace kana son ɗaukar hotuna? Eh, idan na je wajajen da nake son tuna wa.

Tambaya ta gaba ya ce sau nawa kake share ƙura? Eh to, an wajen bai dauɗa, ba gaske ba na sharewa ita kamar ƙura yadda ka ce. Abubuwa ne da suke zuwa.

Sai tambaya ta gaba yace, yaya kake tafa? To ina tafawa ne nima kaman kowa da yatsa, ina kuma nuna domin yayi ƙara taf- taf kaman kowa da kuwa.

Tambaya ta gaba ya ce, yaushe kake kwana kullun? To gaskiya bani da tsayaiyen lokacin bacci, kawai zuwa yakeyi, mostly kawai in na ji shi zan je inyi, in ba haka ba zan iya kallan fim.

Tambaya ta gaba menene kake jin tsoro? Amsa babu, a halin yanzu in dai ba ubangiji na ba. Shi kaɗai nake tsoro.

Tambaya ta gaba kana iya yin aiki bayan lokaci? Eh mana, ya danganta. Za a sami ƴancanji da ƙaruwa tunda mutane kowa yana neman yadda zai rufewakansa asiri ne sai.

Tambaya ta gaba wane irin nama ka ke fi so? Na fi son naman kaza, dai zan samu ko kuma na rago, musamman gashasshe.

Tambaya ta gaba kana shuka tsire-tsire? Eh ina shukawa saboda ni mutum ne mai son waje yayi inuwa. Ana sa rana sosai.

Wanne irin kyauta kake son bayarwa? Ina son yin kyauta irin wanda, duk abin da nake so ni ma shi nake bayarwa. Ina magana akan abu mai kyau.

Farin ciki. Domin tambayar shine, mai kake ji bayan albashi. Ina jin farin ciki.

Tambaya ta gaba: Kana siyan kaya a yanar gizo? Amsa: A'a, saboda scamming da shauron fraudsters da suke wajen.

Tambaya ta gaba ita ce kana yin wuta da itace? Eh mana a Najeriya in baka hura wuta da itace ba da me za kayi. Sai dai gas kuma da yawan mutane ba su da kuɗin siyar.

Tambayar ta gaba ya ce menene babban nasarar da kuka samu a aiki? Gaskiya, a rayuwa ta zan iya cewa Allah ya ba ni baiwa wajen samun abubuwa cikin sauƙi ba kamar ragowan jama'a.

Tambaya ta gaba yace, me kake yi shirin yi a ƙarshen mako? Amsa babu, ba wani shiri da nake dashi da ya wuce yanz.

Tambaya ta gaba yace kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? To gaskiya nafi zuwa daga baya, musamman in ba wajen aiki ba ne, saboda mutane in sufa kar su ce ka matsu.

Tambaya ta gaba ya ce, me kake yi da yamma kafin ka kwana? To gaskiya, in nayi sallah magariba da isha wani lokacin sai bacci.

Tambaya ta gaba ita ce wane launi ɓangarori, ɓangarorin ku suke? To launin gidan mu mude ko ina baƙi ne, ash ne.

Me ka ke yi lokacin da babu wutan lantarki? Wani abu ne mai sauƙi. Damam muwa a ƙasan nan, wutan lantarki ai sai wane da wane. To abu ɗaya da nake amfani da shi shi ne power bank ko a kunna generator. Amma tun da ni ba ni ba ne.

Tambaya ta gaba ita ce shin kana ajiye kwafin bayanan ku. Amsa eh saboda har ka abu was in sun lalace ko disk ya yi corrupting sai ka ɗauka.

Ko ki raba shi in kin je. Menene abin da kake yi don nishaɗi? Ni dai ƙwallon ƙafa nake yi domin nishaɗi.

Nawa matashi kake amfani da shi? To ina da mata- matashi guda biyu ne dani, wanda asali ma ba amfani nake da su ba wani lokaci.

Tambaya ta gaba ita ce kana sanya agogo a hannu? Amsa a'a, dan ni ba mutumin kar ya faɗi ma amma dai zan siya bana saboda tsaro. Nima in danyi gayu.

Tambaya ta gaba ya ce kana kunna tsaron batiri? Amsa, eh amma mafi yawancin lokuta bana kunna wa saboda ina tare da pawa bank.

Tambaya ta gaba ya ce, yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Yadda muke haɗuwa shine in naje shago ko kuma naje zan siya kuma za a gaisa cikin mutunci.

Tambaya ta gaba ita ce kana ci da cokali ko da hannu? Amsa duka biyun. Duk wanda tayi in tuwo ne da hannu, in abinci ne da cokali.

Tambaya ta gaba ya ce kana yin bacci da rana? Gaskiya in ka ga na yi bacci da rana sai dai idan na je aikin dare. Ama in ba haka ba bacci rana baya yiwuwa ko da ina gida. Ban saba ba.

Tambaya ta gaba ya ce kana sanya safa kullun? Amsa eh, koyanzu ma hadda safa a ƙafata musamman lokacin sanyi. Dole ka sanya safa in kana san ka ga daidai kar ƙafa ka ta,

A wurin aiki? Amsa. Aa, kamfanin mu ba ma ɗan biki da yake.

Tambaya ta gaba yake cewa kuna amfani da ruwan rijiya amsa a ko yanzu ma in naje shi zan ja saboda shi nake amfani.

Tambaya ta gaba ya ce, me kake yi don kiyaye lafiya? Abin da nake don kiyaye lafiya shine in ci abinci mai quality, mai kyau wanda zai ƙara gina jiki.

Tambaya ta gaba yace ka fi son miya mai zafi ko sanyi? Ya danganta. Idan tuwo zan ci, nafi son miyar sa da ɗumi ba zafi ba. Kuma in dagedage that is stew zan iya cin sa kowa ya yake.

Tambaya ta gaba ya ce, yaya wurin aikinku yake? Amsa wurin aikin mu waje ne da akwai ƙura saboda ƙarfuna da sauransu.

Tambaya ta gaba yace kan, ce kana riƙe laima a lokacin ruwa. Amsa, eh, duk dama dai na amfani da raincoat ita ma.

Tambaya ta gaba yace kana yin ciniki a kasuwa. Amsa, eh. Muna zuwa kasuwa muyi ciniki muyi sayar da ko in saya saboda dole.

Tabarau? Bana son yawa. In ka ganni da tabarau, ina sa na sa ne don nishaɗi ko don kwalliya.

Gaba ya ce kana cire takalma a gida? Amsa, eh ina cire takalmi a gida. Musamman in zan shiga ɗaki saboda ba yawan saka.

Tamabaya ta gaba yace kana kunna kyandir a gida. Gaskiya bana kunna kendir. Mantawa ma nake da wani abu kendir, saboda zamani ya zo muna da waya a hannu. Akwai fitila.

Tambaya ta gaba ya ce, "Yaya kake ajiye takardun aiki?" Gaskiya ina shirya su de wanda za'a buƙata kullum daban.

Tambaya ta gaba yace yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Ina bibiyar aiki ne kuma en tsaya tsayin daka, en tabbatar tun daga foundation an yi shi da kyau.

Tambaya ta gaba ya ce, a wane wata aka haife ku? Ni kam dai an haife ni a watan May, yauwa alif dubu ɗaya da ɗari huɗu.

Tambayar ta gaba yace kana fi son zama ko tsayuwa? Magana ta domin Allah ko wanne a cikinsu wahala ne. In ka fi kwanciya ma problem, in ka fiya tsayuwa problem.

Tambaya ta gaba yace sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Amsa: ko da yaushe ina duba saƙonni, saboda muna aiki gaba ɗaya aikinmu a WhatsApp ake.

Tambaya ta gaba ita ce kana fi son fensir ko alƙalami? To, dukansu kowanne na da nashi muhimmancin. Musamman dai fensir yafi amfani in ka yi kuskure ka goge.